Wani malami ne ya fi yin tasiri a rayuwanka? Malamin da na fi so shine wanda ba kawai ya koya min darasi ba har ya koya min yadda zan fuskanci rayuwa. A wurinsa karatu mai, karatu bai tsaya ga littafi da rubutu kawai ba. Yana amfani da misalai na rayuwa ta yau da kullum domin ya samu fahimci abin da yake koyarwa sosai. Wannan ya sa darusa ba sa, ba sa fita daga raina cikin sauki. Abin da ya fi daukar hankalina game da wannan malami shine yadda yake girmama kowane ɗalibi. Ko da ɗalibin bai fahimta ba, ba ya masa dariya ko raini. Maimakon haka yana ƙoƙarin sake bayani ta wata hanya har sai an gane. Wannan ya sa muka samu ƙarfin gwiwa wajen tambaya da bayan, da bayanai a ra, ra'ayinmu ba tare da tsoro ba. Haka kuma wannan malami yana da haƙuri sosai. A lokacin da wasu malamai ke gajiya ko fushi da wuri, shi yana ci gaba da nuna natsuwa. Yana fahimtar cewa ɗalibai suna da banbancin fahimta kuma kowa yana buƙatar lokaci daban daban kafin ya gane. Wannan halin nasa ya koya min muhimmancin haƙuri da juriya a rayuwa. Ba darasi kaɗai yake koya mana ba, yana kuma koya mana tarbiyya. Yana yawan jadada gaskiya, ladabi da aikin tukuru. Sau da yawa yana cewa ilimi ba zai yi amfani ba idan babu kyawawan dabi'u wanda magana ta sa ta zauna a raina. Kuma har yanzu ina amfani da ita wajen yanka shawara a rayuwata. Wani abin da ya sa nake son wannan malami shine yadda yake karfafa mu muyi mafarki mai girma. Yana gaya mana cewa duk inda muka fito za mu iya kaiwa inda muke so idan muka dage. Wannan ƙarfafawa ta sa, ta sa da yawa daga cikinmu muka fara ganin kanmu da wani sabon haske. Muka daina raina kanmu. A lokacin da muke fuskantar kalubale a karatu, wannan malami bai taɓa nuna cewa na gaza ba. Maimakon haka yana cewa kuskure hanya ce ta koyo. Wannan ya taimaka min in daina tsoron kuskure, in maida hankali kan gyara da ci gaba. Wannan darasi yana da amfani sosai har bayan makaranta. Shekaru na iya wucewa amma irin wannan malami ba a mantawa da shi. Duk lokacin da na sami kaina a wani matsayi ko, koyarwa ko jagoranci, ina tuna da yadda yake mu'amala da mu. Ina ƙoƙarin kwaikwayon kyawawan halayensa domin naf, domin na fahimci cewa tarin malami yana wuce ajin da yake koyarwa. A ƙarshe, malamin da na fi so ba wai saboda ya fi kowa iya koyarwa ba.

Kana yin harsashi lokacin barci? Harsashi yayin barci abu ne da mutane da dama ke fuskanta. Ko ba duka suke lura da shi ba. Sau da yawa mutum baya son yana yin harsashi sai wani ya faɗa masa. Wasu sukan ji kunya idan aka ambata, wasu kuma sukan dauke shi a matsayin abin dariya. Amma a zahiri harsashi na iya zama alama yadda jiki ke aiki yayin barci. A wasu lokuta harsashi na faruwa ne saboda gajiya sosai. Idan mutum ya yi aiki tukuru ko ya rasa isasshen barci, jiki kan yi sassauci fiye da kima lokacin barci. Wannan hakan kan sa hanyoyi numfashi su mate. Wannan matewa na iya haifar da sautin harsashi. Haka kuma kwanciya a wani yanayi, musamman kwanciya a bayanai kan ƙara yiwuwar yin harsashi. Abinci da abin sha ma na iya taka rawa. Wasu mutane suna lura cewa idan sun ci abinci mai nauyi ko suka sha abin da ke sa jiki yin kasala kafin barci, harsashi kan ƙaru. Haka kuma mura ko toshewar hanci na iya sa numfashi ya wahala. Wannan hakan ke haddasa harsashi yayin barci. Tasirin harsashi baya tsaya ga wanda yake yi kaɗai. A gidaje da dama harsashe na iya damun ma'aurata ko ƴan uwa da ke kwana a ɗaki ɗaya. Wannan lokaci yana hana wasu samun barci mai kyau wanda hakan kan haifa daga gajiya da rashin jin dadi da safe. Wannan na iya shafar dangantaka idan ba ta tauna matsala cikin fahimta ba. Ga wanda yake yin harsashi, tasirin na iya zama a ɓoye-a ɓoye. Mutum na iya farka yana jin bai huta ba duk da ya kwana tsahon lokaci. Wasu kan farka da bushewar baki, ciwon makogwaro ko ciwon kai. Wannan na iya shafar aiki da nutsuwa a rana musamman idan yana faruwa akai-akai. Sai dai ba kowane harsashi ne ke nuna babbar matsala ba. A lokuta da dama yana da alaƙa da yanayin barci ko gwajiya kawai. Canza yadda ake kwanciya, samun isasshen barci da kula da lafiya na iya rage shi sosai. Wasu kuma suna samun sauƙi idan sun rage amfani da matashin kai mai tsawo ko su ka tabbatar da ɗakin barci yana da iska mai kyau. Abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda mutum ke daukar lamarin maimako jin kunya ko yin watsi. Yana da kyau a tattauna wa wadanda abin ya shafa.

Kana son kallon wata da dare? Kallon wata da dare abu ne yake kawo natsuwa da kwanciyar hankali ga zuciya. Duk lokacin da na kalli wata, ina jin kamar duniya ta dan yi shiru. Haniyar rana, gajiyar aiki da tunanin damuwa suna raguwa a hankali. Haske mai laushi na wata yana sa zuciya ta natsu, tunani ya yi sauki kuma mutum ya fara tunani a hankali ba tare da hanzari ba. Wata yana da, wata yana da wata kyaun gani na musamman da ba rana take da shi ba. Rana tana zuwa da zarfi da zafi amma wata yana zuwa da natsuwa, da sanyin rai idan dare ya yi shiru. Iska tana kaɗawa a hankali, sannan kaga wata yana shawagi a sama. Wannan yanayi kaɗai ya isa ya sa mutum ya ji dadin rayuwa. A irin wannan lokaci, mutum na iya zama yana tunanin abubuwan da suka wuce ko kuma burin da yake son cima wa a gaba. Al'adu da dama, wata yana da ma'ana mai zurfi. Wasu, wasu na kallonsa a matsayin alamai bege, wasu kuma alamar canji domin yana canza sifa daga siriri zuwa cikake. Wannan canjin na wata yana tuna min cewa rayuwa ma haka take. Ba kullum abubuwa suke cika ba kuma ba kullum suke raguwa ba. Akwai lokaci na kokari, lokaci na hutu da lokaci na girbi. A wasu lokuta, kallon wata yana tunatar da ni, mutane da wurare. Wani lokaci mutum yanza yana kallon wata daga wani wuri, yana tunanin cewa wata ɗaya ne da wani a wani wuri yake kallo. Wannan tunani yana kawo jin kusanci duk da nisan da ke tsakanin mutane. Wata yana haɗa zukata ta wata hanya ta shiru da tare da magana ba. Haka kuma kallon wata yana da alaƙa da tunani, soyayya da zumunci. A cikin dare mai wata, mutane sukan zauna su yi hira, su raba labarai ko su yi shiru suna kallon sama. Irin wannan lokaci yana ƙarfafa dangantaka domin shiru da kallon abu mai kyau tare yana da tasiri fiye da maganganu da yawa. A lokacin da nake jin damuwa ko gajiya, kallon wata yana zama wata hanya ta samun sauƙi. Ba sai na yi wani abu mai wahala ba. Kawai na tsaya ko na zauna na dan kali, da dan kalli sama. A ƙarshe son kallon wata da dare ba kawai son gani ba ne. Yana da alaƙa da neman natsuwa, tunani da haɗin zuciya da duniya.

Kana iya hawan keke? Hawan keke wata kwarewa ce da mutane da dama basa mantawa da ita. Da zarar sun koya, da farko yana iya zama abu mai wahala. Akwai tsoro na faɗuwa, akwai rashin daidaito kuma wani lokaci mutum kan ji kamar ba zai taɓa iya ba. Amma duk da haka, da zarar an dage, an sake gwadawa sau da dama jiki da kwakwalwa sukan fara fahimtar abin da ake yi. Lokacin koyon hawan keke, hakuri yana da matuƙar muhimmanci. Babu wanda ya hau keke a rana ɗaya ya zama kwararre. Yawanci ana faduwa sau da dama. Ana samun ƙananan raunuka ko kuma ana jin gajiya. Amma kowacce faɗuwa darasi ne, tana koya wa mutum yadda zai daidaita kansa da kuma yadda zai guji kuskure a gaba. Da zarar mutum ya iya hawan keke, sai ya fara jin wani sabon yanci. Zai iya motsa jiki, ya je wurare kusa ba tare da mota ko babur ba kuma ya ji daɗin iska tana bugun fuskarsa. Wannan jin ƴanci yana sa hawan keke ya zama abin nishaɗi sosai ba kawai motsa jiki ba. Hawan keke yana da amfani ga lafiya. Yana ƙarfafa tsokoki, yana taimakawa zuciya kuma yana rage gajiya ta tunani. Mutane da dama suna amfani da keke domin motsa jiki da safe ko yamma domin su fitar da damuwa da ta. Da tara kuzari. A irin wannan lokaci ba wai jiki kaɗai ke aiki ba, tunani ma yana samun natsuwa. A wasu wurare hawan keke hanya ce ta sufuri ta yau da kullum. Mutane suna amfani da shi zuwa aiki, makaranta ko kasuwa. Wannan yana rage cunkoso a hanya yana kuma taimakawa wajen kare muhalli. Ko da yake ba kowa ke da damar yin haka ba, keke yana nuna yadda abu mai sauki zai iya kawo babban sauyi. Hawan keke yana koya darusa na rayuwa. Yana koya daidaito. Idan ka karkata sosai za ka fadi. Yana koya dagewa. Idan ka daina kokari ba za ka iya ba. Yana kuma koya amincewa da kai. Da zarar ka yarda da kanka jiki zai bi. Waɗannan darusa suna da amfani a fannoni da dama a rayuwa, ba a kan keke kadai ba. Akwai kuma ɓangaren tunani da tunawa. Mutane da dama sukan tuna yarintarsu idan suka ga keke. Wasu sukan tuna wasannin da suke yi da abokai, wasu kuma hanyoyin da suke bi suna dariya. Wannan tunani yana dauke da wani farin ciki da musamman domin yana tunatar da mutum lokacin da rayuwa ke.

Mene ne kake ji tsoro? Tsoro wani ɓangare ne na ɗan adam kuma kusan kowa yanada abin da ke da abinda yake jin tsoro akan sa wasu toruka a bayyane suke, ana iya gani ko fada cikin sauƙi, wasu kuma suna ɓoye a zuciya, suna fitowa ne kawai a lokutan shiru ko tunani mai zurfi. Duk da bambancin tsoruka, duka suna da tasiri ga yadda mutum ke kallon duniya da kansa. A wasu lokuta, tsoro yana da alaƙa da abin da mutum bai sani ba. Rashin tabbas kan gaba, canjin rayuwa, ko fuskantar sabon yanayi na iya haifar da tsoro. Mutum na iya jin tsoron rashin nasara, tsoron yanke shawara marar kyau, ko tsoron rasa abin da yake da muhimmanci a gare shi. Waɗannan tsoruka basa ihu amma suna iya jan mutum baya a hankali. Tsoron rasa abu ko mutum yana daga cikin tsoruka mafi karfi. Tsoron rasa lafiya aiki dangi ko mutunci na iya sa mutum yayi tunani sosai kafin ya ɗauki mataki A wasu lokuta, wannan tsoro yana kare mutum daga haɗari amma a wasu lokuta kuma yana iya hana mutum yin abin da zai kawo cigaba ko farin ciki. Akwai kuma tsoron kuskure. Wasu mutane suna jin tsoron yin kuskure har su fi so su tsaya a wuri daya. Suna tsoron abin da mutane za su ce ko yadda za a kalle su idan sun gaza. Wannan tsoro yana iya rage ƙarfin gwiwa amma a lokaci guda yana nuna cewa mutum yana damu da sakamako da daraja. Sai dai tsoro ba duka yake da muhimman tasiri ba. A wasu lokuta, tsoro gargadi ne, yana fadakar da mutum ya kula, ya yi shiri ko ya guje haɗari. Tsoron wuta alal misali yana hana mutum yin sakaci. Tsoron cuta yana sa mutum kula da lafiya. Ta wannan fuskar, tsoro aboki ne idan aka fahimce shi yadda ya dace. Matsala tana tasowa ne idan tsoro ya mamaye tunani gaba ɗaya. Idan tsoro ya hana mutum magana, motsi ko gwada wani abu mai kyau, to yana buƙatar kulawa. A irin wannan yanayi, fahimtar tsoro da kuma dalilansa na iya zama mataki na farko wajen shawo kansa. Tambayar kai, "Me yasa nake jin haka?" na iya buɗe kofofin fahimta. Yadda mutum ke fuskantar tsoro yana bambanta. Wasu sukan neme magana da wani, su fitar da abin da ke zuciya, wasu kuma sukan yi shiru su yi tunani su kadai. Babu hanyar ɗaya tak da ta dace da kowa amma abu mai muhimmanci shine kada a yi watsi da tsoro kamar baya wanzuwa. Tsoro yana buƙatar a saurare shi.

Yaya kake hangon kanka a nan gaba? Wane irin mutum kake fatan ka zama ta fuskar hali, tunani da mu'amala da mutane? Me kake so mutane su faɗa game da kai idan ba ka nan? Kuma wane mataki kake ɗauka a yau domin ka kusanci irin mutanen da kake son zama? Yadda mutum yake son zama abu ne mai zurfi domin yana shafar dukkanin rayuwa. Ba kawai tambayar abin da mutum yake yi ba ce, illa tambayar wane ne shi a zahiri. Mutum na iya canza aiki, wuri ko yanayi amma yadda yake son zama a zuciya shine ke jagorantar dukkan waɗannan canje-canje. Ni ina son zama mutum mai natsuwa da fahimta. Mutum wanda baya hanzarin yanke hukunci kan wasu, wanda yake sauraro kafin ya yi magana. A duniya mai cike da hayaniya da gagawa, natsuwa ta zama wata babbar kima. Ina ganin mutum mai natsuwa yana iya fahimtar kansa da sauran mutane fiye da wanda yake rayuwa cikin fushi ko gagawa. Ina kuma son zama mutum mai gaskiya. Gaskiya ba wai magana kawai ba ce, tana cikin aiki da niyya. Zama mai gaskiya yana nufin tsayawa kan abin da ka yarda da shi ko ka ba kowa ya goya maka baya ba. Yana nufin yin abin da ya dace ko da babu wanda yake kallo. Wannan irin zama yana gina amincewa da kai da kuma da was- da sauran mutane. Bagu da bugu da kari, ina son zama mutum mai tausayi. Tausayi yana nufin fahimtar cewa kowa yana da nasa labari da kalubale. Ba kowa ne ke iya fadin abin da yake damunsa ba amma kowa yana dauki da wani nauyi. Idan mutum ya kasance mai tausayi, yana rage zafi a duniya ko da ba, ko da ba zai iya warware komai ba. A fannin aiki da rayuwa, ina son zama mutum mai jajircewa, ba wanda rayuwarsa take tafiya a layi madaidaci ba. Akwai faɗuwa, akwai kuskure, akwai jinkiri amma abin da ke bambanta mutane shine yadda suke tashi bayan faɗuwa. Ina son zama mutum da baya yanki kauna da wuri, wanda yake ganin kalubale a matsayin darasi ba kashen hanya ba. Ina kuma son zama mutum mai koyo kauyuce. Ilimi baya ƙarewa a makaranta ko a wani mataki na rayuwa. Duk rana tana da abin da za ta koya mana. A wurin mutane, kuskure ko ƙwarewa, mutum mai koyo yana buɗe zuciyarsa ga sabbin ra'ayoyi. Yana yarda cewa baya, baya da amsa komai. A dangantaka da mutane, ina son zama mutum mai girmamawa. Girmama mutane baya nufin.

Yaushe kake yawan cin abincin rana a kullum? Da wuri ne ko bayan rana ta yi tsaho? Kana cin abincin, abincin rana a gida, a wurin aiki ko a wani wuri daban? Kana cin sa kai kaɗai ne ko tare da wasu? Kuma yaya wannan lokaci yake shafar yadda kake cin kanka da kuma yadda kake ci gaba da aikin rana? Abincin rana yana daga cikin muhimman lokutan cin abinci a rana. A yawancin ranuka, ina cin abincin rana a tsakiyar rana, lokacin da jikina ke buƙatar ƙarin kuzari bayan aikin zafi. Wannan lokaci yana zama kamar hutu kaɗan daga aikin yau da kullum, inda nake samun damar tsayawa, numfashi da sake tattara ƙarfi. Lokacin da na ci abincin rana da wuri, ina lura cewa jikina yana samun kuzari da sauri kuma hankalina yana ci gaba da aiki ba tare da nauyi ba. Idan kuma na jinkirta cin abincin rana, wani lokaci nakan ji gajiya ko rashin natsuwa, abin da zai iya shafar yadda nake yin aiki a rana. Wannan ya sa nake ƙoƙarin samun daidaito a lokaci. Inda nake cin abincin rana ma yana da tasiri. Idan na ci a gida ko a wurin mai natsuwa, nakan fi ji daɗi da kwanciyar hankali. Idan kuma a wurin aiki ne, sau da yawa ina cin abinci mai sauƙi domin kada ya ɗauki lokaci mai yawa. Duk da haka, ko a ina ne, ina ƙoƙarin bawa wannan lokaci muhimanci ba wai in ci cikin gaggawa kawai ba. Abincin rana ba wai don cika ciki kaɗai ba ne, lokaci ne na tunani da hutawa. Wasu lokuta ina amfani da shi wajen tattaunawa da abokan aiki, raba dariya ko tattauna abubuwan da ba su da alaƙa da aiki. Wannan hulɗa tana taimakawa wajen rage damuwa da ƙarfafa dangantaka. A wasu ranaku, abincin rana yana zama lokaci ne na kaɗaici. Ina cin abinci, ina tunani kan abubuwan da na riga na yi da kuma abin da ya rage a rana. Wannan shiru yana taimaka min wajen tsara sauran lokoci, lokucina da kuma yanke shawara cikin natsuwa. Nau'o'in abinci da nake ci a rana ma yana shafar yadda nake ji. Abinci mai nauyi sosai na iya sa jin kasala, yayin da abinci mai nauyi mai sauƙi amma mai amfani yana ba ni kuzari da natsuwa. Saboda haka, nakan yi ƙoƙarin zabar abin da zai taimaka min in ci gaba da rana cikin ƙarfi. Haka kuma lokaci da yadda ake cin abinci yana, abincin rana yana da alaƙa da al'ada da tarbiyya. A wasu gidaje, ana ɗaukar abincin rana a matsayin lokaci na haduwa da iyali, yayin da a wasu kuma yana zama abin da ake yi cikin sauri saboda ayyuka. Duk da bambancin, mahimmancin abincin rana bai canza ba. A ƙarshe, tambayar yaushe kake cin abinci rana?

Wane irin abu ne ya fi jawo maka damuwa a wurin aiki? Yawan aiki, ƙarancin lokaci ko matsin lamba daga shugabanni? Yaya jikinka ke nuna maka cewa ka fara jin damuwa? Kana fuskantar damuwar kai kaɗai ne ko kana tattaunawa da wani? Kuma wace hanya ce ta fi taimaka maka ka ci gaba da aiki da tare da gajiya mai tsanani ba? Damuwa a wurin aiki abu ne da kusan kowa ke fuskanta a wani lokaci. Nauyin aiki, alhakin da aka ɗora, da tsammanin sakamako mai kyau na iya sa zuciya ta yi nauyi. A irin wannan yanayi, abu na farko da nake yi shine gane cewa ina jin damuwa. Wannan ganewa kansa yana da muhimmanci domin yana ba ni damar ɗaukar mataki kafin lamari ya tsananta. Daya daga cikin hanyoyin da nake bi wajen magance damuwa shine tsara aiki. Idan ayyuka sun yi yawa a lokaci guda, nakan zauna in rubuta su, in ware abin da ya fi muhimmanci, sannan in fara da daya bayan daya. Wannan tsari yana rage rudani kuma yana sa aiki ya zama abin da za'a iya kamawa ba abu mai filgita ba. Haka kuma, ina ƙoƙarin ɗaukar ɗan hutu a tsananin aiki. Ko da mintuna kaɗan ne, tashi daga wurin zama, yin numfashi a hankali, ko dan yawo yana taimaka min sosai. Wannan ƙaramin hutu yana sabonta hankali yana kuma rage nauyin da nake ji a zuciya. Sadarwa ma hanya ce mai muhimmanci wajen rage damuwa. Idan ina fuskantar matsala ko rashin fahimta, nakan tattauna da abokan aiki ko shugabani cikin ladabi. Bayyana matsala a sarari yana taimakawa wajen samun goyon baya ko mafita, maimakon mutum ya ɗauki kome shi kaɗai a zuciya. Ina kuma kula da yadda nake kalon aiki da kaina. Ba kowani abu ne zai tafi daidai ba, kuma kuskure bangare ne na koyo. Tuna tar da kaina cewa ina iya yin ƙoƙari na fidacewa fiye da kammala yana rage matsin lamba. Wannan tunani yana sa in yi aiki da natsuwa, maimakon tsoro. Bayan aiki, ina ba wa kaina lokaci na hutawa, yin abin da nake so kamar suraron waƙa, motsa jiki ko zama tare da iyali. Yana taimaka min in fitar da damuwar da ta taru a rana. Wannan rarrabuwa tsakanin aiki da rayuwar kai na da matuƙar muhimmanci wajen kiyaye lafiyar tunani. Haka kuma, kula da lafiya gabaɗaya na taimakawa wajen rage damuwa a aiki. Isheshen barci, cin abinci mai kyau, da motsa jiki suna ƙarfafa jiki da tunani. Idan jiki ya gaji, damuwa kan fi saurin bayyana. Saboda haka kula da kai ba alatu ba ne, wajibi ne. A ƙarshe, yadda nake kasance yake magance damuwa.

Kana raba ayyuka ga wasu a wurin aiki ko a rayuwar yau da kullum? Me kake ji idan aka ce ka ba wani wani bangare na aikin da kake da shi? Kana ganin rabon aiki a matsayin taimako ne ko barin alhaki, kuma ta yaya kake tabbatar da cewa aikin da ka ba wani ya tafi yadda ya dace? Raba ayyuka ga wasu abu ne mai mahimmanci, musamman idan mutum yana aiki tare da ƙungiya ko yana da alhakin jagoranci. A farkon lokaci, wasu mutane kan ji nauyi ko shakka wajen raba aiki. Wasu suna jin cewa idan ba su yi da kansu ba, aikin ba zai yi kyau ba. Wasu kuma suna tsoron cewa ba za a fahimci abin da suke so ba. Amma da lokaci, mutum kan fahimci cewa raba aiki ba rauni bane, ƙwarewa ce. Ni ina raba ayyuka ga wasu ga wasu ne idan na ga cewa hakan zai inganta sakamako da kuma rage nauyi. Ba kowane aiki ne ya kamata mutum ya yi shi kaɗai ba. Wasu ayyuka na buƙatar haɗin kai, wasu kuma na buƙatar lokaci da kokari fiye da wanda mutum ɗaya zai iya bayarwa cikin sauƙi. Raba aiki yana ba da dama ga kowa ya ba da gudumuwarsa. A lokacin da nake raba aiki, ina kokarin fahimtar ƙafin kowane mutum. Ina duba abin da ya fi iya yi, abin da yake sha'awar, da inda zai iya koyo. Wannan yana taimaka min in ba kowa aikin da ya dace da shi. Maimakon raba aiki kawai don rage nauyi, idan aiki ya dace da mutum, sakamakon yakan fi kyau. Sadarwa mai kyau na da matukar mahimmanci wajen raba ayyuka. Ina bayyana abin da ake buƙatar a sarari, ina fayyace lokacin kammalawa, da kuma sakamakon da ake sa ran samu. Hakan yana rage rudani da kuskure. Idan mutum ya san abin da ake so daga gare shi, zai yi aiki da ƙwarin gwiwa. Haka kuma, raba aiki baya nufin barin komai a hannun wani gaba ɗaya. Ina ci gaba da bibiyar yadda aikin ke tafiya. Ina bayar da goyon baya idan an buƙata, ba tare da tsoma baki fiye da kima ba. Wannan daidaito tsakanin bada yanci da kuma kulawa yana taimakawa wajen gina amincewa. Raba ayyuka yana kuma taimakawa wasu su bunkasa. Lokacin da ka ba wani dama ya ɗauki alhaki, kana taimaka masa ya koyi sabbin abubuwa da kuma gina ƙwarewa. Wannan yana ƙarfafa ƙungiya gaba ɗaya, domin mutane suna jin ana yarda da su kuma ana darajar su. A wasu lokuta, raba aiki yana koya wa mutum ya sake kallon kamala. Ba lallai ne komai ya kasance yadda kai kaɗai kake yi ba. Wani zai iya yin aiki ta wata hanya daban amma sakamakon ya zama mai kyau ko mafi yadda yadda ka zata. Wannan fahimta tana rage damuwa da kuma buɗe zuciya ga sabbin ra'ayoyi.

Kana iya gabatar da rahoto a gaba mutane ba tare da tsoro ba. Yaya kake jin kafin ka fara gabatarwa? Kana jin natsuwa ne ko kaɗan daga fargaba? Kana fi son gabatar da rahoto a rubuce ko ta baki? Kuma me kake gani ya fi muhimmanci wajen gabatar da rahoto mai kyau? Iya gabatar da rahoto wata muhimmiyar kwarewa ce a wurin aiki, makaranta da kuma rayuwa gaba daya. Rahoto ba wai takarda ko jawabi kaɗai ba ne, hanya ce ta raba bayanai, sakamako da tunani ga wasu. Idan rahoto ya kasance a bayanai kuma a tsari, yana taimakawa masu sauraro su fahimci abin da ake nufi ba tare da wahala ba. A lokacin da zan gabatar da rahoto, abu na farko da nake yi shine shiri. Ina karanta bayanan da kyau. Ina fahimtar manufar rahoton da abin da ake so masu sauraro su fahimta. Bana dogaro da hada ce ko mai kaɗai. Ina kokarin fahimtar sosai domin in iya bayani da kalmomi na kaina. Wannan yana rage tsoro kuma yana ƙara ƙwalin biwa. Tsari yana taka muhimmiyar rawa wajen gabatar da rohoto. Ina fara da gabatarwa mai sauƙi, in bayyana dalilin rahoton da abin da zai kusa. Daga nan ina bi a hankali ina bayyana mahimman batattuwa daga bayan daya bayan daya. A ƙarshe ina takaita abin da aka tattauna domin a bar masu sauraro da sako a bayani. Yadda ake magana ma yana da muhimmanci. Ina kokarin yin magana a hankali cikin murya mai ƙarfi amma ba ihu ba. Ina duba masu, masu sauraro ba takarda ko a lo kaɗai ba. Wannan hulɗa ta ido tana da tana sa masu sauraro su ji ana magana da su kai tsaye ba wai ana karanta masu abu ba. A wasu lokuta gabatar da rohoto kan zo da tsoro, musamman idan masu masu sauraro suna da yawa ko suna da matsayi. Amma na koya cewa, remember tsoro alama ce ta damuwa da sakamako mai kyau. Da zarar an fara magana tsoro yakan ragu a hankali. Nufashi a hankali da tunatar da kai cewa ka shirya yana taimakawa sosai. Tambayoyi daga masu sauraro ma wani bangare ne na gabatar da rahoto. Ina kokarin karɓar tambayoyi da budaddan zuciya ko da ban da amsar nan take. Idan ban sani ba ina fadin haka cikin gaskiya. Sannan in nemi lokaci domin bincike. Wannan yana gina amincewa fiye da yin ƙoƙarin amsa duk abun da ta tare da ba ta ci ba. Gabatar da rahoto yana kuma buƙatar ya daidaita bayani da masu sauraro. Rahoto da za'a gabatar wa kwararu zai bambanta da wanda za'a gabatar wa jama'a gaba daya. Fahimtar masu sauraro yana taimakawa mutum ya zabi harshe, misalai da tsohon bayani.

Kana lullube da bargo idan ka kwanta barci? Wane irin bargo kake fi so, mai nauyi ko mai laushi? Kana lullube gaba ɗaya ne ko rabin jiki? Kuma me yasa lullube da bargo yake da muhimmanci a gare ka? Lullube da bargo wata ɗabi'a ce da mutane da dama ke yi musamman lokacin barci. Ga wasu al'ada ce tun daga kurjiya, ga wasu kuma bukata ce ta jin daɗi da kariya. Bargo ba kawai kayan kwanciya ba ne. Yana da alaƙa da yadda mutum ke jin natsuwa, kwanciyar hankali da shirye-shiryen shiga barci mai zurfi. A lokacin sanyi, lullube da bargo na taimakawa jiki ya, ya daidaita zafin jiki. Idan jiki ya samu dumi mai kyau, barci yakan zo da sauri. Wasu mutane ba sa iya kwanciya su yi barci idan ba, idan ba su lullube da bargo ba. Ko da yanayi bai yi sanyi sosai ba, wannan na nuna yadda jiki da tunani suke saba, suke saba da wannan yanayi. Ba, ba sanyi kaɗai ke sa mutum ya lullube da bargo ba. Wasu suna jin kamar bargo na ba su kariya, kamar wani garkuwa da ke raba su da duniyar. Wannan jin kariya yana sa tunani ya natsu, zuciya ta yi shiru, barci ya zama mai daɗi. A wasu lokuta, bargo yana zama kamar aboki, abin da ke sa mutum ya ji yana gida ko da yana wani wuri daban. Irin bargon da mutum ke amfani da shi ma yana da tasiri. Akwai barguna masu nauyi da ke ba da jin matsuwa a jiki, wanda ke taimakawa wasu su ji kwanciyar hankali. Akwai kuma barguna masu laushi da santi, waɗanda ke sa fata ta ji daɗi. Zafin bargo yakan dogara da halin mutum, yanayi da abin da ya sa saba da shi. A al'adu da dama, lullube da bargo na da ma'ana ta musamman. Iyaye kan lullube 'ya'yansu da bargo kafin su yi barci a matsayin kulawa da ƙauna. Wannan al'ada tana girma tare da mutum har ta zama wani bangare na rayuwarsa. Saboda haka lullube da bargo na iya tuno da kurjiya, kulawa da tsaro. Wasu mutane ba sa son lullube da bargo sosai, musamman idan yanayi ya yi zafi. Amma ko a irin wannan yanayi, suna iya amfani da bargo mai siriki ko su lullube kafa kaɗai. Wannan yana nuna cewa ba dumi kaɗai ake nema ba har da jin cika da kwanciyar hankali. A fannin lafiya, barci mai kyau yana da alaƙa da yanayin kwanciya. Idan mutum ya ji daɗi a gadonsa da matashi, bargo da yanayin ɗaki, barcinsa yakan fi inganci. Lullube da bargo da ya dace na iya rage juyawa, juyawa, juyawa da dare, ya sa mutum ya farka da ƙarfi da kuzari. Haka kuma lullube da bargo na iya zama lokaci na tunani. Wasu sukan yi tunani a ƙarƙashin bargo kafin su yi barci, su duba abubuwa.

Kana da wata lamba da kake ɗauka a matsayin mai albarka? Ta yaya ka gano wannan lamba? Ta zo ne ta hanyar ƙwarewa, al'ada ko imani? Kana ganin lambarka tana shafar rayuwarka kuwa? Kuma me ya sa mutane ke daukar wasu lambobi a matsayin masu albarka fiye da wasu? Tambayar "Menene lambarku mai albarka?" tana da sauki a baki amma tana da zurfi ma'ana a zuciya. A kusan kowane al'ada a duniya, lambobi suna da matsayi na musamman. Wasu ana daukar su a matsayin alamar sa'a, nasara, ko albarka, yayin da wasu kuma ake guje masu saboda ana danganta su da rashin sa'a. Wannan imani ya samo asali ne daga tarihi, addini, al'adu da kuma ƙwarewar mutum. Ga wasu mutane, lambarsu mai albarka na da alaƙa da ranar haihuwa. Idan mutum ya ga abubuwa masu kyau suna faruwa a rana ko wata da ke dauke da wannan lamba, yakan fara ɗaukar ta da muhimmanci. Wasu kuma suna danganta lambarsu da wani babban abu da ya faru a rayuwarsu: nasara jarabawa, samun aiki, aure ko haifuwar ɗa. Wannan haɗin kai tsakanin lamba da nasara yana ƙarfafa imani cewa lambar na da albarka. A wasu al'ada, ana daukar lambobi kamar uku, bakwai ko goma sha biyu a matsayin masu albarka. Wannan yana da alaƙa da addini ko tarihi. A wasu wurare kuma, lambobi na da ma'ana ta musamman bisa ga harshe ko al'adar mutanen yankin. Saboda haka, abin da ake ɗauka a matsayin lamba mai albarka a wuri ɗaya na iya zama ba haka ba a wani wuri. Daga bangaren tunani, lambobi masu albarka na iya zama hanyar ƙarfafa gwiwa. Idan mutum ya yi imani da wata lamba, yakan ji kwarin gwiwa idan ya gan ta ko ya yi amfani da ita. Wannan kwarin gwiwa kan sa ya yi ƙoƙari sosai, ya yanke shawara da tabbaci kuma ya shiga abu da zuciya ɗaya. A haka, ba lambar ce kai tsaye ke kawo nasara ba amma imanin da mutum yake da shi a kanta. Wasu mutane sukan bi lambarsu mai albarka a wasanni, kasuwanci ko abubuwan yau da kullum. Za su iya zaɓan lambar mota, lambar waya ko ma ranar fara wani aiki bisa wannan imani. Duk da cewa ba kowa ke yarda da wannan ba, ga masu imani, hakan yana ba su kwanciyar hankali da jin cewa suna kan hanya mai kyau. Amma akwai waɗanda ba sa yarda da ra'ayin lambobi masu albarka gaba ɗaya. A ganin su, aiki tukuru, tsari da addu'a su ne ke kawo nasara, ba lamba ba. Duk da haka, ko da irin waƴan nan mutane, sau da yawa suna da wata lamba da suke so fiye da wasu ko da ba su kira ta mai albarka ba. A ƙarshe, tambayar "Menene lambarku mai albarka?" tana fi zama tambaya game da imani da ƙwarewa fiye da lambar kanta. Ko mutum yana da lamba guda ko babu, abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda yake kallon rayuwa da fata.

Wane abinci ne idan ka ci shi ka ke jin zuciyar ka ta yi sanyi? Shin akwai wani abinci da yake tunatar da kai gida ko ƙuruciya? Kana jin daɗi ne saboda ɗanɗano, ƙamshi ko kuma tunanin da ke tattare da abincin? Kuma me ya sa wasu abinci suke da ikon canza yanayin zuciyar mutum? Abinci ba kawai abun ciyar da jiki ba ne. Yana da alaƙa mai tsaye da ji da tunani. A lokuta da dama, mutum kan ji daɗi sosai bayan cin wani abinci na musamman, ba wai saboda ya ƙoshi kaɗai ba, amma saboda abincin ya tabo wani abu a zuciyarsa. Wannan na iya zama kwakwalwar wani lokaci mai kyau, kulawa daga iyaye ko jin zama tare da masoya. Ga mutane da yawa, abincin da ke sa su ji daɗi shine wanda suka saba ci tun suna ƙanana. Abincin gida kamar tuwo da miya, shinkafa da miya ko wani abu na gargajiya yakan sa mutum ya ji yana kusa da asalinsa. Ko da mutum yana nesa da gida, idan ya ci irin wannan abinci, yakan ji kamar ya dawo gida na ɗan lokaci. Dandano da kamshi suna da rawar gani sosai wajen sa mutum ya ji daɗi. Wasu abinci suna da ɗanɗano mai laushi da ke sa zuciya ta natsu, yayin da wasu kuma suke da ɗanɗano mai ƙarfi da ke sa mutum ya ji daɗin ci. Ƙamshin abinci ma na iya tada sha'awa tun kafin a fara ci, yana shirya tunani domin jin daɗi. A wasu lokuta, abincin da ke sa mutum ya ji daɗi ba lallai ya zama mai tsada ko na musamman ba. Wani lokaci abu mai sauƙi kamar burodi da shayi ko ko wani ɗan abinci na iya kawo farin ciki. Wannan yana nuna cewa jin daɗi ba lallai sai abu mai yawa ba. Yana iya fitowa daga abu mai sauƙi amma da ma'ana. Abinci da yanayi suna tafiya tare. Idan mutum ya ci abinci a lokacin farin ciki, yakan fi jin daɗinsa. Haka kuma wasu mutane sukan nemi abinci a lokacin damuwa domin su ji sauƙi. Duk da haka, yana da muhimmanci a lura da yadda ake amfani da abinci wajen sarrafa jin, domin kada ya zama abin dogaro fiye da kima. Cin abinci tare da wasu ma yana ƙara jin daɗi. Lokacin da iyali ko abokai suka zauna tare suna ci, ba abinci kaɗai ake rabawa ba, har da hira, dariya da haɗin kai. Wannan haɗin kai na zamantakewa yana sa abinci ya fi daɗi fiye da idan mutum ya ci shi kaɗai. A ƙarshe, tambayar wani abinci yake sa ka ji daɗi tana bude ƙofa zuwa fahimtar kai, ta nuna alaƙar da ke tsakanin abinci, tunani, al'ada da rayuwar yau da kullum. Abinci da ke sa mutum ya ji daɗi na iya bambanta daga mutum zuwa mutum, amma kowa yana da nasa. Don haka abinci da ke sa ka ji daɗi ba wai kawai abinci da ke ci.